Wane kayan marmari kake fi so? Dukkan kayan oda nikan ci su a kayan marmari. Oda kaman guava, kaman lemu, kaman cucumber kuma watermelon. Duk wani irin kayan oda nake cin su a masalin kayan marmari.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? So da yawa nakan je aiki da abinci na. Nakan duka abinci a gida, in je wurin aiki. Idan na je yunwa, wa ya kan lokacin da ya kamata mu ci abinci, nakan ci abincin da na kai aiki da shi. Ko kuwa, wani lokaci idan ban je da abinci ba, nakan je kanti in ci abinci a wurin.

Kana son zama kusa da taga? Eh, ina son zama kusa da taga. Ko ina tafiya a cikin mota, na fi so zama a kusa da taga domin in samu iska mai kyau. Ko kuwa idan ina cikin kanti ina cin abinci, ko kuwa kowane wuri dai wanda nake ciki, nakan zauna kusa da taga domin in samu iska mai kyau.

Wa yake ƙarfafa maka baya? Akwai mutane da yawa wanda suke ƙarfafa min baya a rayuwata. Na ɗaya shine iyalina. Iyali na su suke ƙafa min baya idan na samu wani matsala ko kuwa na samu shiga, na samu damuwa su suka ƙafa min baya. Da kuma abokanina wanda a wurin aiki sukan ƙarfafa min baya idan akwai damuwa. Da kuma a inda nike yin sujada suka ƙafa min baya idan akwai damuwa. To inda nike samun ƙafan baya kenan.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh, wani lokaci na kan so har ɗakina yayi haske. Musamman idan ina karatu ko kuwa ina yin wani abun da ya kamata in buƙata haske, to na kan so ɗakina yayi haske. Amma idan ina son in yi bacci, idan ina son yin bacci bana son ɗakina yayi haske. Ina son ɗakin a duhunce.

Kana raba ayuka ga wasu? Eh, nakan raba ayuka da wasu. Musamman idan akwai ayyuka wanda ya kamata yana da wuya wanda ya kamata in raba ga ma mutane domin in samu, ah, sukumi nakan raba wannan ayyuka.

Na wasa sa o i kake kallon wayarka ko wane rana, ko wane lokaci. Idan ba na yin wani abu, to wayana shine abo kanaina. Don haka ba zan iya kirga sa'o'i wanda nake kallon wayana ba. Ina kallon wayana da yawa a rana. Zan ce kaman sa'o'i guda goma sha a rana.

Kana buga rubutu da sauri? Eh nakan buga rubutu da sauri amma wasu sukan ce bana buga rubutu da sauri amma a ganina nakan buga rubutu da sauri.

Wani lokaci na rana kake fi so? Na fi son sati, ranan sati wato ranan Asabar. Dalilin da ni ke son ranan sati shi ne idan na gama aiki a ranan a juma'a to ranan sati babu aiki to nakan huta. Wani lokaci ma bana tashi a gado da sauri.

Kana tara Tsabar kuɗi? Eh, ina tara Tsabar kuɗi. Ina sa shi a fixed deposit. Dalilin da nake tara Tsabar kuɗi yanzu shine domin in samu in biya kuɗin renting gida wanda nake ciki yanzu.